A da mutane suna samun nishaɗi ta hanyar zama tare, yin wasanni, sauraron labarai da, um, wannan tatsuniya, tatsuniya da kuma kallon wasan kwaikwayo. Amma a yau abubuwa sun canza gaba ɗaya sosai saboda fasaha. Mutane suna amfani da wayoyi da intanet wajen kallon fina-finai, sauraron waƙa da kuma, um, jin labari.

Matasa ne suke buga ƙwallo a ungwan mu a wannan a filin ƙwallaye kuma ana yi ne wani zuben da safe kamar ƙarfe shida zuwa ƙarfe takwas haka kafin mutane su tafi aiki kuma ana yi da yamma, da yamma kamar bayan sallar la'asar ƙarfe huɗu haka zuwa ƙarfe shida kafin kowa kuma ya shiga gida ya sai ya yi sallah ko ya yi wani abu da yake, da yake game da shi.

Dillali na da muhimmar aiki a cikin kasuwa da ciniki. Yana taimaka wa mai kaya ya samu masu siye kuma yana taimaka wa masu siye su samu yanda suke so ko yanda suke buƙata.

Tun ina ƙarama muna yawan yin wasanni da ƙawayena. Muna wasan tsalle-tsalle, muna wasan, um, wannan ɓuya, muna wasan girki kuma muna, wani zibin muna wasan, uh, tatsuniya.

Ina da manufa ako wanne wata. A kowane wata ina da abubuwan da zan ce okay bayan ƙarshen watan nan ga abin da nake son na samu ko ga abin da nake son naga na kammala shi. Wani zubin ina koyan sababbin abu ne a game da aikina kuma wani zubin ina da adadin kuɗin da nake son na adana a ƙarshen wata.

Ina son zama kusa da taga, musamman da irin-- da rana. Haka ina son hasken rana kuma ina son iskan da take shigowa. Kuma wani zubin abu na faruwa, in, in na zauna kusa da wannan, kusa da taga, na fi gani sosai. Nafi ganin komai da komai da ke faruwa.

Gaskiya ina da abubuwa da yawa da nake tunawa. A misali ina tuna da lokacin da nike zuwa makaranta, ƙawayena wayanda bana gani yanzu kuma ina tunawa da wasannin da muke yi. Kuma ina tunawa da lokacin da mamana take kai ni zuwa makaranta ko zuwa wajen kasuwancin ta.

Eh, lokacin, lokacin girbi mutane suna zuwa gonaki domin su tattara amfanin gona. Ni da ƴan uwana muna taimakawa wajen tattara amfanin gona. Kuma wani zubin in zamu tafi gida sai a bamu kuɗi ko a bamu abubuwan da aka tattara, tattara.

Idan za'a girka ma mutane da yawa abinci, da farko ana tsara yawan mutanen ne sannan sai aje a siya kayan abincin. Kamar yanzu in za a dafa shinkafa, sai a siya shinkafa, nama, mai, kayan miya da kayan ƙamshi. Bayan haka, a wanke kayan abincin kuma a shirya su.

Idan ina son yin ƙorafi, zan fara magana ne akan waya a cikin natsuwa da ladabi, sai daga baya sai in faɗa abun da aka mun bai min daɗi ba sabida, kuma bana son yin magana da zagi ko ihu. Na fahimci in mutum zai yi magana, ya fi ya yi magana a cikin hankali da ladabi, saboda ita ce ke gyara abubuwa.

Komai nisan jifa ƙasa zai faɗo. Yana nufin duk abinda mutum yayi, ko yayi ƙoƙari ya ɓoye shi, a ƙarshe gaskiya, gaskiya zata baiyana daga baya in Allah ya yarda. Abinda kake nufi kenan, mutum baze iya ɓoye abu har abada ba.

Ina ta-- ina kula da gashi na ta hanyar wanke shi. Ina wanke shi ne akai-akai duk sati, ina wanke kan sau ɗaya. Bayan wanke shin sai in shafa mai, in shafa mai ina shafa mai don tayi laushi. Sannan sai in yi kitso. Kuma in zan yi barci ina tabbatar na rufe shi.

Gaskiya ya kai kaman shekara goma rabbona da amfani da, da eh itace. Yanzu muna amfani da gas kuka ne ko kuma eh na wutan lantarki muke yin girki dashi.

Ina kula da, eh, fata ta sosai a lokacin hunturu, sabida ko lokacin da ba lokacin hunturu ba, fata na na da busasshen fata ne sosai. Sai na nema abubuwa, mayuka masu wannan da zesa fatata tayi kyau tayi laushi mai na amfani da sabulu mai laushi.